Ina yin tafiyan ƙafa sosai, mai nisa. Saboda ni tun asali ma tun ina yaro ina zuwa makaranta. Makarantar da nake zuwa yana da nisa kuma da ƙafa nake zuwa to ina yin kafa mai nisa sosai. Tafiyan ƙafa, caɓ ai ni baya ban wahala kwata kwata ko kaɗan. Ina tafiyan kafa sosai da sosai.

Eh yanayi nafi son yanayin sanyi saboda shine duk sanyi in ka shiga bargome kauri, shi ke nan an wuce wajen. Amma in yanayin zafi, ba na son zafi saboda yana wahalar da ni ga sauro. Kawai ni jikina ma gashi. Sanyi, sanyi dai ya fi daɗi. Ba za ka tashi daga bacci ba ma sai goma sha.

Ina yin bacci da rana in har musamman in ba inda zanje a hutu kenan. Ina bacci da rana na huta. To shi baccin rana ai yana da daɗi ai musamman na bayan azahar. Nan ne ka yi bacci ƙwaƙwalanka ta huta ka tashi zuwa yamma, in ka yi wanka ka ci abinci sai ka ji ka fresh.

Ni abincin da na fi so, na fi son shinkafa da wake da mai da kabeji ko latas. Ha ba malam, musamman man ja. In ya soyu nan albasa suka soyu. Daɗi, iya daɗi. Kamanta, in na ci shinkafa da wake ji na ƙi. Ba na cin abinci mani da wuri sosai.

A ba na rera waƙa ni lokacin wanka? Ni mahaukaci ne? Ina banɗaki, wa ya ce maka ana banɗaki ana magana? In ana banɗaki ai ba a magana. Akwai aljanu a banɗaki, he su shiga jikinka. Babu kyau in ana banɗaki. In ana banɗaki ba a magana. Shiru nake in ina wanka ne, bana wani waƙa.

Wane yanayi? Yin da ni yanayi nace nafi son yanayin sanyi. Bana son yanayin zafi. Yanayin sanyi duk sanyi idan ka ja barko, shi kenan an wuce wajen barci ma yafi daɗi a yanayin sanyi. Amma lokacin zafi, ina shan wahala sosai da sosai.

Ni ina da sa hannu, akwai sa hannu, akwai sa hannuna da duk duniya ba wanda zai iya shi in ba ni ba. Bana tunanin akwai wanda zai iya sa hannun nan saboda ya na da matukar wahala sosai da sosai wannan sa hannun.

Ina goga haƙora a rana sau biyu. Da safe in na tashi daga bacci, bayan nayi sallah, na ci abinci sai na wanke goga haƙora na. To sai kuma da daddare idan zan kwanta, nan ma ina goge haƙora na. Sau biyu nake goge haƙora.

Ni ban taɓa sayan kaya a yanar gizo ba. Dan gaskiya ina tsoro ka ga kaman temu an ce in ka sayi abu, hei su kawo ma local. Ba original ɗin suke kawo wa ba kofi suke kawo wa ko su kawo ma ɗan ƙarami ko kuma makamancin haka. Ni bana sayan kaya a yanar gizo.

Ni babban nasaran dana samu a aiki na gode wa Allah. A yau zan ɗan siyo yadi na ɗinka wa kaina. Na sa. Ka ga ba ni ruwa lalata. Wannan babban nasara ne a rayuwa. Za ka siyo kaya ka ɗinka su a lokacin da kake so. Ba ruwan ka da wani wannan ɗin tela. Ai ka ga babban nasara ne.

Haba me za a yi da zaman ƙauye? Mu yadda, yadda aka haife ni a birni. Naje ƙauye ai ba zan iya rayuwa ba. Ma ni kan, ni na fi so na yi rayuwata a birni har na mutu. Ni ko sha'awan zuwa ƙauye ma ba na yi, baya burge ni. Zaman ƙauye ai akwai wahala, ai ga sanyi, ga waye waye. Ƙauye ba daɗi.

In zama kan gwiwa amman in ina sallah, imba lokacin sallah ba, bana zama kan gwiwa saboda akwai wani baki da zaka ga yana ma tabo in kana yawan zama a kan gwiwanka. Kuma ni zama a kan gwiwa ma ni yana takura ni sosai da sosai, bana zama a kan gwiwa.

Eh to raba gurin da nake a yanar gizo bana yi gaskiya kwata kwata domin yanar gizo shi abu ne mai daɗin amfani sannan kuma yana da illa. Yadda yake da amfani haka yake da illa. Kaga irin wannan ya kamata mutum ya yi taka yana yin taka tsantsan da shi.

Ni lokacin ruwa ba inda nake zuwa. Ba na ni gidanmu ko lema ma bamu da shi. In ana ruwa duk inda zan je haƙura nake, ba na shiga lema. Ni ba mu ma da lema kwata-kwata. Shey dai in za ku saya mana kuma amma lema kan bamu da ita. Mu kam dai bamu da lema a gidanmu yanzun duk dama yanzu na ga lema ta fara zama old model ga mota, ga waye-waye a daidaita sahu.

To ni lokacin da nake wanke kayayyaki, ina wanke su ne a lokacin ƙarshen mako. Ina wanke kaya a lokacin ƙarshen mako saboda nan ne ba makaranta ba aiki ranar Lahadi kenan ba. Ba inda nake zuwa ran Lahadi. Ina tsayawa ne in yi wanki, in yi shara, in yi ɗan kwaskwarima waye in gyagyara dai gid.

Miya mai zafi, ai heta ƙona ka ai. Duk da mata fi daɗi, na fi sonko abinci, ma nina fi son. Abincin ya zamana yana da zafi saboda abinci mai sanyi ba shi da daɗin ci kwata-kwata. Ka ga miyan ma ya zamana da zafin ta musamman irin romon-romon nan kasamu mai zafi, haɓa!

Ni bana karanta jarida. Tun, tun tashi na ma ko baban mu ma ni ban ganshi yana karanta jarida ba saboda yanzu jarida ta zama tsohon yayi. Ga waya nan, ga Facebook, ga waye waye. Ko ta ko'ina kake son ganin update, za ka ga update. To kuma wani karanta jarida zan yi?

Ina son kallon wata da daddare. Domin wata ai, wata yana min kyau ai. Yana da dadi, yana haska waje, ya sa gari yayi kyau. Musamman idan da taurari. Sararin samaniya yana kyau sosai in akwai wata. In wata ya fito, ina son kallon wata da dare.

Ni murya ta ba mai ƙarfi ba ce kuma ba a hankali ba ne. Murya ta tsaka-tsakiya ce ni a ganina ke nan. Kuma ni a haka nake son murya ta. Ba na son murya ka ji waoo! Ba na so, ba na son kuma a a a ba na so. Na fi son murya tsaka-tsakiya.

Ba na ƙetare ƙafafu ni, bana so ƙetare ƙafafu. Wai sai wawa jaki ai, na meye zan na ƙetare ƙafafu. Ba kyau ma a addinance. Addinin Musulunci, babu kyau ƙetare ƙafafu. Ba na ƙetare ƙafafu gaskiya ne ko kaɗan. Ba na so a ƙetare nawa, ba na ƙetare nawa su.

Kullum ni-- kullum aiki kam ai kullum a cikin aiki muke. Tun da, yanzu ma tsaban nayi aiki na gaji, bacci nake ji. To yawwa aiki, kullum a cikin aiki muke. Tunda da ka dawo Sallah dai, wata ran Sallah asubahi ba zuwa za ka yi ka kwanta ba. Aiki za ka yi, kaɗan yi karatu, kaɗan yi wancan, kaɗan yi je aika ka-- ka dafa abinci, ka yi wa yara.

Ni bana ƙara aiki bana yin komai dan ƙara aiki. Wane irin ƙara aiki ne kake faɗa ne? Kai nifa ban ma gane wannan abun da kake faɗa ba. Me don ƙara, me kake yi don ƙara aiki? Bana yin komai ne.

Na fi son amfani da tsintsiyar laushi saboda yafi daɗin shara. Tsintsiyar laushi shi duniya ke nan zaka iya share ko har silk zaka iya sharewa. Carpet ne kawai ba a sharewa da tsintsiyar laushi. Kaga yanzu kuma carpet ya zama old model thou ana amfani da kuma kaga yanzu ƙamma akwai tsintsiyar roba ma yafi daɗi me laushi.

Ni in zan ci abinci, sai naje inda ba wanda yake kallo na. A nan nake cin abinci saboda ni bana son cin abinci a cikin mutane. Ba ya min daɗi kwata-kwata. Bana son cin abinci a cikin mutane. Ina ɓuya nake cin abinci ne yauwa, ba a cikin mutane ba.

Labulenmu koraye ne a na da ke nan, amma yanzu kuma sun dawo Abuja Brown. Haka muka sayi wasu kwanan nan sabbi, amma sun yi kyau kan amma dai sun yi tsada, sun yi kyau kan kuma. Labule gashi ba sadatti da wuri ka san mu ƙazaman na maza ɗakin maza sai a hankali.

Eh, wataran ni ai ina kwana biyu ban share ɗakina ba. Shara yana ban wahala sosai da sosai. A nayi ƙoƙari shine a sati na share shi sau ɗaya. Amma in bayan haka ne bana share ɗaki gaskiya. Yara bana son abun da ya shafi shara. Shara ai, ai sai ma sai mata ai.

Lokacin a rana na fi son lokaci, na fi son da daddare. Karfe irin duk inda aka yi shida dai yayi haka zuwa bakwai. To ni wataran a lokacin ma nake tafiya yawo saboda yawo ya fi daɗi da daddare. Ko jiya ma ban dawo gida ba, hehe. Sha daya da wani abu, na fi son dare ga kwanciyar hankali.

Ni aikin gida ina ɗebo ruwa kai amma fa ɗebo ruwan ma yanzu na kwana biyu ban yi ba. Sedai in su sa almajirai su ɗebo musu amma dai da dai kan ina ɗebo ruwa kullum da kullum. Amman yanzu ba abin da nake yi. Dai tun da na shiga jami'a dai gaba ɗaya gidanmu sun fara andaina takuramin a kan abu.

Ina cin abinci duk inda man bga riba tayi ma ni. Ina iya cin abinci da daddare, sannan wataran. In naje yawo na dawo ƙarfe sha ɗaya haka, ina cin abinci kafin na kwanta. Amman dai koma da yaushe dai nikan nakan kan iya cin abincin dare. Amman dai wa, incan lokutan sune nafi yawan cin abinci.

Na fi son kayan gishiri. Haba malam, gishiri maiƙo. Yanzu in ka samu wata kaza, kayan ai ta fi mai za ka haɗa ta da wani abun sha kuna wannan na kayan zaƙi. Ai kayan gishiri sun fi ai. Ko da ruwa za ka sha, za ka sha in ka ci kaza.

Ni lokacin dana isa ofis da farko ina share, inayin shara ne. Share ofis ne, share shago ne ma mu. Koda yake shi za'a ce ofis ɗin muke nan ba, to inayin shara. Sai gobe. Amma dai kafin komai ma nakan gaishe da kowa da kowa ne. Muka gaisa sai nayi shara.

Yin amfani da waya, wayata ai kullum ina cikin amfani da ita. Ko da yaushe wayata tana hanuna, bana rabuwa da ita. Kullum ina cikin amfani da ita, da safe, da rana, da daddare, da asuba duka ina amfani da wayana. Ko da yaushe ba lokacin, ba lokacin da bana yi.

Jna tashi da sassafe ina zuwa nake tafiya kasuwa ni bana tsayuwa sai wani wannan. Idan kuma sayya zanje ni, to ina zuwa ne a ƙarshen mako ranar lahadi kenan. Ranan ne nake zuwa kasuwa.

Na fi amfani da WhatsApp, na fi amfani da shi. Yana min daɗi sosai. Duk features ɗin da nake so WhatsApp yana da shi. Ina amfani da WhatsApp, yana min daɗi. Ko don kallon status ma. Masu habaici na yi, masu zagi na yi, masu soyayya, duka. Kowa da abin da yake yi a status.

Daga ana rikici ina zuwa ne in shiga tsakiya, yi ƙafafan mu, yi ka tambayi su me ya faru. In ka ji gammarar gaskiya, yi ga bashi rashin gaskiyarsa mai gaskiya ma, ka bashi haƙurinshi kuma. To haka na ke yin, yi da rikici in na ƙana yi, haka na ke sasanta rikici ne.

Yau to kyandir ai tun lokacin iyaye da kakanni ai yanzu kuma ina ma ake samu. Yanzu ai ba a samun kyandir. Yanzu in nace ka nemo kyandir a unguwar nan namu in ka ce na nemo, ai ka haɗa ni da aiki saboda ban san ta ina zan fara nemo kyandir ba. Yanzu kan ai an wuce yayin kyandir ai.

Ni na iya kunna wuta, kowane irin wuta, na gas ne, na lantarki ne, na me duka. Ba wutan da ban iya kunna shi ba ni yanzu. Na iya kunna wuta har a ice na iya kunna wuta ni, da gawayi duka na iya kunna wa'yan nan wuta. Sannan na bature ma duka na iya kunna wa.

Ni lokacin hutu ba wani shaƙatawa da nake, kawai dai bana tashi da wuri ne. Nakan kayi dare sosai kafin na tashi. Sannan kuma in na tashi kuma kamar yadda ina hawa online ne. Wata ran bana fita ma daga gida sai ƙarfe biyu nan ne kawai zanje nayi sallah na dawo.

Tofa miyau he na je can wajen abin shara. A nan nake tofa miyon. Bana tofa shi a ko ina saboda in wani ya gani zai iya yin amai ma. Ba a ko ina nake tofa shi ba, se na kai shi shara.

Eh, ina cin tafarnuwa amma a abinci, in ba a abinci ba ni bana cin tafarnuwa haka kawai saboda tana sa bakin wa bakin mutum wari. Bana son wannan warin kuma bana cin tafarnuwa ne haka kawai amma a abincin kam ina ci sosai da sosai.

Hawan keke, ai abun hawan da na fara yi ma kenan a duniya keke. Na iya keke sosai da sosai, keke kowacce kala ce ina mayan iya tuƙa ta muka. Na iya hawa, ina hawa keke. Amman keke ba, amman irin su wa haka haka sun fi daɗi.

Ya'yan itace ni na fi son tufa, tufa ba, ina son tufa sosai. Yana da daɗi. Ka ji shi ni kawai ne haka a ido ma ni yana burge ni. Tufa kayi ai akwai daɗi ka gashi ba zaki sosai ba, ba kuma wani wannan baya kuma cika ciki. Ka ji daga ka cika ɗanye cika ma ciki.

Kallon madubi, ni ba mace banemi zai haɗa ni da kallon madubi. Tara indai ba wanka na yi ba kan nafito nan ma, ya sa'i da lokaci. Ba haka ba, ni bana wani kallon madubi. Na kallon madubi ni kam gaskiya sosai. Ba sai ni in dan tani ni ne ai ba za a yi madubi ba ma kwata-kwata a rayuwa.

Ni ban iya cin abinci da hannu ba da cokali nake ci. Cin abinci da hannu wahala ne yake yi. Bana son cin abinci da hannu kwata-kwata. Baya burge ni ko don wanke hannu ma ne, bana son cin abinci da, da hannu. Kaman kaga idan da cokali ne sharp kana gama shi.

Wai kana kunna sanarwar apps? Eh ina ne sanarwar apps. Okay notification ina kunna wa saboda idan har mutum ya turo ma abu wani lokacin yana da buƙatan kayi abun da wurwuri to in har baka kunna ba, balallai ka sanya turo ba amma in dai ka kunna musamman in datan ka abuɗe ne kana yana turowa zai shigo ma zaka ga.

Eh muna da shi, ina da dabbar gida har bunsuru ina da bunsuru, ina da doki, ina da alade. Kai har ƙadangare ma muna da shi a gida duka muna kiwatawa dasu jaba da gafiya duka muna kiwatawa a gidan mu, da su kaza su berayi maye duka muna de dasu dabbobi dayawa zaki, zaki ma don zai cinye mutum ne shiyasa bamu dashi a gidan mu.

Bokitin gidanmu kowa yana da nashi guda bibbiyu. Kowa nashi ɗaya na wanka ɗaya na wanki. Haka muke da bokiti. Tun da babanmu yana saida robobi, muna da robokitai da yawa. Haka kwanukan shan ruwa ma duka da robobi. Akwai robobi kam a gidanmu musamman bokata. Kowa yana da guda biyu. Chokalan roba kuwa har hura wuta muke da su.

Nisan yanke farce, ina yanke farce duk bayan sati biyu. Duk bayan sati biyu zan nemi yankan farce amma ni don gaskiya ban iya yankewa da kaiya ba. In har zan yanke da kaina to zan yanka jikina ne, shi yasa ko ta yaya ne in har bani da kuɗi, hei dai na haƙura ma da yanke farcen akan na yanke da kaina.

Idan zan gaishe da mutane, tsuguna wa nake har ƙasa musamman in mutum ya fi ni. Iyaye kamar su iyaye na, iyayen abokana, sai haka duka hena tsuguna kafin na gaishe su. Cikin ladabi wannan shine ake kira da ladabi. Yana da amfani sosai in ka girmama za a girmake ka.

Danginmu na a gida ba zamu wuce kamar mu goma sha biyar ne dai in ba na manta ba. Gashi kuma muna rayuwa duka da kowa cikin zaman lafiya Alhamdulillah mungode ma Allah gashi mu sha biyar amma kowa yana cin abunci alhamdulillah.

Ni na fi son in za a ka min kyauta, na fi son ka min kyautan agogo. Ina son agogo sosai da sosai. Ina son kyautan agogo. Haka kuma nima in zanyi kyauta ina so nayi kyauta da agogo. Domin agogo abu ne wanda za ka na duba lokaci. To kaga abun da lokaci kuma ba abun wasa ba.

Ina kare wayata daga ƙwayar cuta, saboda duk abinda ya shafi wayata kaman ya shafe ni ne. Dan wata ɓangare ne na rayuwa, na rayuwa na wayana. To ina kare ta ba na son ƙwayar cuta ya hau kanta kwata-kwata. Ina kare wa duk abun da zai same ta, ya kawo ma ta wani illa ina kare shi.

Lokacin da babu wutan lantarki, ina ɗauko waya ta ne na yi amfani da ita saboda mi, ba abin da zanyi bayan wannan. Amma rashin wutar lantarki ai ba na jin daɗin rashin wutar lantar ki. To in kuma akwai wutan, sai na sa ta a caji. Kafin wuta ya ɗauke, kafin nan tayi caji sai nayi amfani da i.

Abincin da yake sani naji daɗi, indomie. Ina son indomie saboda ni tun ina yaro da shi aka raine ni to shi ya sa ina nake son shi. Ina son indomie so matuƙa ma kuwa. Indomie abincin ne mai daɗi wanda zaka dafa shi cikin sauƙi ba ɓata lokaci, ga daɗi ga ƙara ga furo.

Ina tsallake igiya kai sosai ma? A ni ai, da yake ina da wata adda to tare muka girma. To nayi wannan wasan tsalle tsallake igiya nayi shi sosai da sosai. To yana burge ni ma sosai tsallake igiya. Ina son shi kwarai da gaske. Na iya tsallake igiya sosai kuwa.

A'a in dai kan ina da lafiya na ba abun da ni zai haɗa ni da magani. Amma in bani da lafiya kan bana wasa da shan magani ko kaɗan. Ko da yaushe ina shan ma-magani in dai bani da lafiya. Amma in ko ina da lafiya na ba ruwa na da magani. Bana kula shi tun da ni ba ɗan shaye-shaye bane.

Idan har ina aiki sannan kuma aiki ya min yawa, wani kuma ba shi da aiki, mu karaba ina iya ba wa mutane wasu in ba su su taya ni su ma su min aikin. Ina iya raba aiki ga wasu. Ina ba wa mutane su taya ni aiki.

Kayan marmarin da na fi so, na fi son tufa saboda kayan marmari ne wanda yake da daɗin gaske, yake da amfani a jiki, yana gyara fata, gashi, ba zaƙi sosai ba, ba kuma ƙosarwa irin ba abincin yunwa bane. Ina son tufa.

Eh na fi son zama, me za a yi da tsayuwa? A'a bana son tsayuwa. Kwata-kwata me za a yi da tsayuwa? Bana son zama. Ai na fi son zama kai. Kai ni na fi son ma na kwanta ma in da hali. Abun da na fi soke nan bana son tsayuwa, na fi son zama. Ai na zauna kawai amman tsayuwa kuma in ba yawo ba ai shuru.

Indai zan fita kam ko ina zanje koda ace kusa ne, sai na kulle kofa bana barin ƙofa na a buɗe saboda za a iya shigo wa a maka sata. Ko ina zan je sai na kulle ƙofa ni. Kuma ki ɗan ma kuma bana barin shi, tafiya nake da shi a aljihuna bana barin shi.